Babban burin mu a wurin aiki shine tsanmanin munayin ayyukanmu yadda ya kamata, mutane kuma suna son aikinmu duk wanda yake siya kayayyakin aikin mu ya ji daɗi anmmfani da shi.